Ni na fi son bikin birthday, ko kuma na fi son bikin Kirsimeti, dalili dayasa na keson bikin birthday ko Kirsimeti saboda waƴancan ranan ana yin murna sosai sannan ana yanka kaza.

Eh, ina duba kalanda kullum kullum gaskiya. Dalilin da ya sa nake dubawa saboda akwai biki da nake shirin zuwansa awata mai zuwa da za mu shiga nan.

Yanda nake yi aiki ne shine bana taɓa damɓata lokaci in nayi aiki guda daya akwai. Ina nazari ne in tabbatar na gama saboda kama wani aiki daga baya.

Eh ina son musafaha da mutane dalili da ya sa nake son musafaha da mutane yana sa ni in ƙara fahimtar mutane, ƙara gane menene ya kamata da rayuwa.

Yadda nake tsara ayyukan da suka fi min mahimmanci shine ina duba ayyuka da idan na yi, zan samu za a biya ni ne ba tare da kuma an samu matsala ba. Hakanan nake tsarawa sannan kuma nake dagewa inyi yanda ya kamata.

Sani yana jurewa barkono mai yaji. Dalilin da yasa yake jurewa barkono mai yaji saboda nufinsa. Abinci mai yaji yana ƙara bani ɗanɗano, yana sa ni ƙara cin abinci shiyasa nake jurewarsa.

Ina amfani da wayan tecno ne, tecno spark ten C, batirinsa kimanin dubu biyar sannan memorin sa kimanin dubu ɗari da ashirin ne.

Na iya kalan madubi so uku wane lokacin na ya kalan zuhuɗo idan na tashi da safe na yi wanka, na kalan madubi kafin na fita mai na kalan madubi.

Eh ina samun horo a wajen aiki. Misali ace in nazo aiki latti ba tare da na gaya maigidanu dalilin da yasa na zo latti ba, ana bani horo sosai a wajen aiki.

Na neman uzini hutu na samu mai gida na in gaya mishi ga matsalar da nake ciki saboda haka na bukata ya taimaka min ya min uzuri saboda in samu aikin hutu.

Abubuwan da nake jin tsoro shine ina tsoron talauciya rayuwa na gaskiya. Bana so abun da zai sa ni in yi talauciya rayuwa domin rayuwar duniya nan ta riƙa ta nuna min cewa da kuɗi ne zan koma inda nake so na yi.

Ehh ina sarƙaƙa gidan mu wani lokaci sau huɗu, wani lokacin ina sarƙaƙe shi sau biyar, bisa ga yanayin da gida yake ne. Ina gidan ran Asabar misali, ina sarƙaƙe shi sosai.

Eh, ina iya kunna wuta a gida. Dalili dai sa na ke iya kunna wuta a gida domin ni namiji ne kuma ina buƙatan cin abinci wani lokaci ba sai na jira ƴan mata sun zo su dafa abinci ba.

Ina kwana a gado wani lokaci ina kwana a ƙasa bisa ga yanayin da na tsinci kaina ne nake amfani da. Wani lokacin in na sami kaina a cikin yanayi da dole ne in kwanta a ƙasa, ina kwanta a ƙasa.

Dangantakar mu da abokan aiki gaskiya dangantaka ne na arziƙi domin abokan aikina suna da mutunci, suna zuwa har gida gaisuwa, ko idan ban fito wurin aiki ba, ko kuma in muna hutu kowa yana ziyarar ɗan uwa muna gaisuwa.

Ni kayan marmari da na fi so gaskiya suna da yawa. Misali ace mangoro, abarba, lemu, gwanda, guaiva, kashu. Gaskiya ina son su tun yaro.

Lallai nake ƙidayadda kayayyaki wani lokaci sau uku, wani lokaci sau huɗu. Wani lokaci kuma ina bari bayan kwana huɗu hudu tukunna nake ƙidayadda kayayyaki.

Eh gaskiya wayana na cika jiya, sannan kuma ina son ya jiya da wayana domin yafi mini komai da komai kusa kusa ma duk lokacin da ke bukata zan samu.

Eh, bisa ga kalan abinci da nake ci ne. Wani lokaci ina cin abinci da cokali, wani lokaci ina ci da hannu. Indai tuwo ne ina ci da hannuna, indai kuma shinkafa ne ko doya ina ci da cokali.

Eh ina cin citta abinci. Dalili da yana yake cin citta abinci saboda ni kalan mutum ne mai son abinci da yake da dumi, dumi da kuma zafin yaji ya baƙi. Shiya sa nake cin citta abinci sosai.

Eh, to gaskiya ina yin wanka da daddare, ina yin wanka da sassafe. Shine mafi yawan lokaci da nake amfani da shi inyi wanka in ina rana aiki.

Abun da nake yi kullum a wajen aiki shine wani lokaci ina yi amfani da alƙalami zanen wani lokaci kuma ina amfani da pepa in ƙera abu wan da ya kamata mun yi amfani da shi a wurin aiki.

Wani lokaci ina cin abincin rana na ƙarfe sha biyu da rana, wani lokaci kuma ina cin abincin rana na ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu na rana. Dalili da yake sa haka shine aikin ya yi min yawa.

Ina yin wasa kala kala gaskiya da dama amma wasan da na fi yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Ni da abokanai na mukan fita waje muje buga wasan ƙwallon ƙafa muyi farin jiki mu dawo gida.

Eh, ina amfani da matashin wuya don in zo kwanciya. Dalilin da yana sa nake amfani da shi saboda bana son ya sa wuyana ciwo sannan kuma inji dadin kwanciya na sha shiyasa nake amfani da matashin wuya.

Ni nafi son malami da yake da hankali, yake da bada shawara, sannan kuma wanda yake koya ma mutum abubuwa da yake mata. Irin su Malam Hussaini da kuma Malam Farfesa Ilaysami.

Ina amfani da sabulu kala biyu ne. In misali ban samu Eva ba, ina siyan Siri. Sune kalan sabulu da nake amfani da su domin suna da ƙamshi sannan kuma suna jimawa.

Na ke cin abincin dare bisa ga lokacin da na dawo gida ne daga wurin aiki. Wani lokaci idan na dawo da sauri ina cin abinci karfe bakwai da dare, wani lokaci kuma in ban zo da sauri ba karfe takwas na dare na ke ci.

Eh ina amfani da kunnen waya. Dalilin da zanake amfani da kunnen waya wani lokaci yana taimaka mini in ji maganganun da ke gabata jisu misali kuma ina da maganan sirri da ba na so a ji ina amfani da kunnen waya.

Eh ina buga rubutu da sauri. Lokacin da nake ɗan firamare na ina iya ƙoƙarin in ɗinga buga rubutu da sauri. Wanda in ana mana dictation ni ina cikin farkon da suke gama rubutu.

E ina rufe baki lokacin hamma. Dalili dayasa na ke rufe baki lokacin hamma. Saboda ko kura, ko datti, ko ƙasa, ko kuɗa, ko wani kwari zai iya shiga baki. Na sanna ni ma ba na son yaɗa cuta.

Eh launin jakar kuɗin muka siya baƙi ne da fari. Na siye sa a shekarar dubu biyu da ashirin da uku a kasuwar cin jakar.

Dangantakar mu da shugaban aiki gaskiya dangantaka ne wanda kowa ma zai so irin dangantakar ɗin nan. Baya da ɗagun kai baya ji shine shugaban gwajin aiki. Yana zuwa ya yi mu'amala tare da mu ya taya mu aiki ma wani lokaci.

Yanda nake gina dangantaka ta kasuwanci shine ni inayin kasuwanci da mutane da basuson rikici basuson faɗa wanda sunayin gaskiya cikin kasuwanci wanda kuma in mukayi kasuwanci zan samu riba suma zasu samu ribansu.

Eh ina son bude taga a ɗaki domin. Dalili da yasa nake son buɗe a yanzu lokacin za fi ne san nan kuma zan bukaci shan iska. In ba tare da na buɗe taga ba zai yi mini in sha iska yanda nake so ba.

Ni ke jagoran mutane, ina jagoransu a hanyar da ya kamata, saboda ba na son in jagoranci mutum inda bai kamata ba, domin babu lada kuma Allah ba ze ji daɗi dare da ni ba ina jagorantar mutanen da za su ci moriya abunnda zan jagorance su a kai.

Yadda nake kiyaye kalmar sirri shine bana ba wa mutane dama masu ji hirar da nake yi da su. Belle tana ma wani ya san menene nake hira akai har ya gane sirri na.

Ni na fi so fure da yake da jan launi kuma yana da ƙamshi kuma yana da ɗan tsaho da mi irin wa'incan launi jan in ina jin ƙamshin suka siyar ba ƙaramin farin ciki da jin dadi na yake ba.

Hannun da na fi amfani da shi shine hannun dama na. Dalilin da ya sa nake fin so amfani da hannun damana saboda hannun da ya fi ƙarfi kenan. Kuma tun haihuwana da shi nake amfani da na iya rubutu da sauri da shi.

Irin tufafi da na fi so, na fi son tufafi masu tsayi domin ni kalan mutum ne mai tsayi sannan kuma na son tufafi na zamanin kafin saka su sai na goge na sa musu turare.

Gaskiya ina kwana kullum a gida sanda kuwa ina kwana a wani lokaci a kan gado, wani lokaci ina kwana a taburma, wani lokaci ina kwana a gasa bisa ga kama da yanayin da nake ciki ne.

Lokaci da babu wutar lantarki, ina amfani da waya na ne yin aiki san nan kuma ina amfani da waya na wani lokaci na yi kallon short-short bidiyo a Facebook ko WhatsApp. Haka nake amfana lokaci biyu babu wutar lantarki.

Wani lokaci ina iya shan ledan fiyota guda shida ne kaɗai, wani lokaci kuma ina iya shan guda goma ne kaɗai. Bisa ga yanayin weda ne, in akwai zafi ina shan ruwa sosai.

Lokacin shekarar da na fi so na fi so lokacin Disamba ne, da lokacin cin abokanai na da suka tafi wanda ba su nan gari kusa suna tahowa da gagarruka da suke zuba gida mai hutun Kirsimeti tare da su.

Eh ina yin kiran bidiyo. Dalilin da sa ni ke yin kiran bidiyo shine wani lokaci ina hira da mutum, ina son kalle sa na yi hirar bidiyo da shi mu kalli fina-finai. Shadi yana sa na ji kawun muna tare.

Eh ina raba abinci da mutane amma ba koyaushe ba. Dalilin da yasa wani lokaci nake raba abinci da mutane sai na tabbatar cewa mutanen da zan raba da su dina suna buƙatar abinci.

Eh ina kunna sanarwar apps. Dalilin da yana sa nake kunna sanarwar apps shine akwai abubuwa da suke gudana a cikin apps na wayoyi, wanda idan ba ka ba tare da ka saka sanarwar apps ba, ba za ka sani ba zai zo ya wuce ka.

Wannan yake kawo wa gidanmu shine idan na taso wurin aiki duk lokacin da an sallame ni da kuɗi da ya kamata a sallame ni, ina amfani da wancan daman sayan abinci in kawo masu gida.

Babban nasarar da muka taɓa samu a wurin aiki shine mu yi aiki muka kai wa kamfani wanda ba tare da an samu kuskure ko a yi mana gera ba. Wancan abincin ya ba wa mai gidan mu farin ciki a wajen aiki.

Yadda nake inganta aikinmu shine bana taɓa yadda in bar kowa ya shigo min wajen aiki ko yara su zo su yi min wasa da kayan aikina. Komai na ina sarrafa sune a inda ya kamata, saboda duk wanda ya zo ya san cewa eh, nan wajen aiki ɗin ba wasa ake yi ba.

Ina sauraron rediyo sosai. Dalilin da ya sa nake sauraron rediyo sosai saboda akwai labarai da damar da ya kamata mutum zai ji ba a cika sawa a TV amma a rediyo ana iya sakawa.

Yanzu haka ina iya kimanta wani lokacin inje aiki daidai, wani lokaci kuma bana iya samun zarafin inje aiki daidai. Shi ya sa wani lokaci ina sa sanarwar apps dina saboda su tada ni daga bacci saboda kar inje latti.

Yadda na ke tafawa da mutane shine na zuwa ne, na tafi ce kansa, ma barka, ya gajiya, ya aiki, sai mu tafi. Haka na ke tafawa.

Nafi son miya mai zafi sosai, gaskiya miya mai zafi da tuwo mai zafi sannan kuma zamanana yana da yaji. In aka samu miyan abinci mafi yawa kaman haka da ruwan sanyi, gaskiya ina jin daɗin ci.

Ina cin doya da dankali da yaji da mai wanda aka soya a bakin hanya, wani lokaci kuma in samu garaugaraun shinkafa da wake.

Eh na saya tawaya na ta dinga dai da ta haske da kanta kwanakin baya amma na zo na cire shi, domin inda ya sa na cire shi, mili lokaci ko ba na bukata haske yakan ƙara mini haske shi ya sa.

Duka su biyu ina amfani da su. Ina iya amfani da fensir, ina iya amfani da alƙalami. In kuma ina son yin rubutu ne na tura wasika, ina yin amfani da alƙalami na. In zan yi zane ne kuma ina amfani da fensir.

Abinci da na ke fi so ci da safe wani lokaci na fi so in ci soyayyan kwai, wani lokaci kuma in ci soyayyan doya da kunun shinkafa, wani lokaci kuma na fi so in sha shayi da biredi.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida. Na iya shuka saboda ninga kula da, eh, gefen miya saboda ba na son ninga cire kudi, ina sayan miya, shiyasa nake amfani da tsire-tsire da nake shuka gida.

Wani abinci da yake sa ninji da dare shine duk abincin da na samu yake da wake a cikinsa. Misali a ce gwaten doya da wake ko kuma shinkafa da wake gaskiya na burge ni, yana sa ni inci sosai.

Bisa ga yanayi ne, wani lokaci ina iya hawa matakala, wani lokaci kuma naƙala ya fi mini hawa lift kuma ina hawa lift. Dukansu ina iya hawansu amma yana dangantaka daga yanayin da nake ciki ne.

Eh ina son karanta littafai saboda littafai sun koya mini abubuwa da dama kuma littafai sun sani na fahimci cewa rayuwa dinnan akwai abubuwa da mutum bai sani ba da yawa wanda wani kuma ya sani.

Ina da wasa da dama gaskiya wanda na ke so yi kamar ƙwallon ƙafa, haƙo zuwa iyo, ko mu dauki keke, ni na abokanai na muzagaya muna hira muna nishadi saboda haka ni na inason wasan ƙwallon ƙafa da tuƙa keke.

Ina son abinci mai yaji mai zafi sosai da barkono gaskiya. Dalili da ya sa nake son irin abinci masu yaji da zafi din nan saboda yaji yana sa ni ina ƙara jin ɗanɗanon abincin ne kuma yana ƙara sa ni cin abincin.

Ina yanke farce na wani lokaci sau uku a sati ɗaya domin farce na na tsira da wuri. In na sa hannuna cikin ruwa da akwai omo yana sa farce na yana fita sosai.

Eh ina amfani da sauro net sosai dalili dai sanar kin amfani da sauro net ina amfani da shi saboda magance cizon sauro da miyaka, tutuka da dama kamar malaria wadda ta kashe mutane ta sashi jirgin lafiya.

Kudin lantarki, wutan lantarkin mu a wata yana iya canji. Wani lokaci suna cema mana dubu goma, wani lokacin muka iya basu dubu biyar ko dubu takwas sai su bar mana wuta.

Eh ina son kiɗan Afrobeat ne, dalilin da yasa nake son kiɗan Afrobeat, Afrobeat ya canza yanayin da nake fahimtar waƙa. Domin Afrobeat kalan waƙan Afirka ne aka yi kuma harshen Afirka.

Kano babbar unguwa ce wanda duk abubuwan da kake bukata na nishaɗi da hutawa muna da su. Muna da makarantu, muna da asibiti, muna da hotel, muna da wurin cin abinci, muna da police station, muna da civil defence station.

Ina amfani da tsintsiya wanda aka ƙera shi daga itacen kwara ne. Wannan shine tsintsiyan gargajiya wanda muka saba amfani da shi tun shekara da shekaru, wanda kuma har yau ma a nan garin shi muke amfani da shi.

Eh app da nake amfani da shi saboda inga samun saƙonni, ko dai saƙonni ina amfani da normal app na ne na multimedia message nawa da kuma SMS nawa da kuma lokacin na yi amfani da WhatsApp.

Yadda nake sha- yanke shawara a wurin aiki, sai na zauna da abokan aikina gabaki ɗaya da maigidanmu sai mu yi shawara tare idan mu kai shawara duk wanda yake da nashi shawara da zai kawo ya kawo tukunna sai mu yanke shawara.

Eh ina da dabar gida, ina da kaji, ina da tolo tolo, ina da zabuwa, ina da kare, ina da akuya gida, duka ina kiwon su. Ni kalan mutum ne mai son kiwon dabba.

Ni na fi son kayan gishiri. Ko da zan siyo kayan zaƙi, bana son kayan zaƙi masu zaƙi sosai. Dalili da ya sa bana son kayan masu zaƙi sosai saboda yana illatar da mutum.

Abinci da na fi so shi ne na fi son shinkafa da wake wanda an haɗa mishi da yaji da kuma albasa an soya aka haɗa da shi, haka yana sa ni ɗanɗano na cin abincin sosai.

Yadda nake son dafa kwai ba wani yanayi ne na musamman wanda yake ba da wuya. Ba kwai na kan ɗauki ruwan ne in sa cikin tukunyana in kunna wuta, sai in ɗauki kwai in saka ciki. Nan da minti goma na gama dafa shi in sauke shi haka nake dafa shi.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai. Dalili da yasa nake shan ruwan itace sosai saboda yana gina min jiki na yana sa ni zagaya. Ina haske, yana kare warkiya, yana kare ƙiba. Shiyasa nake son shan ruwan 'ya'yan itace kamar mangwaro ma ina son sha.

Eh ina ƙetare ƙafafuna lokacin zama. Dalili da yasa na ke ƙetare ƙafafuna saboda in zauna da kyau ne, sannan kuma in wuce gajiyan jikina da ga ayuka da nayi ta yi.

Eh, ina kallon inuwa na dalilin da yasa nike kallon inuwa na mafi yawa ina cikin rana ina amfani da shi in duba lokacin rana da shi.

Eh ina siyan kayan yanar gizo amma dalilin da ya sa ni nake son siya kayan yanar gizo shine za a kawomin har gaban gidana ba tare da sai na sha wahala na yi tafiya sosai wajen siyo.

Ni yana karɓan baƙo ne da hannu biyu biyu na marabtansa yadda ya kamata saboda baƙo ya ji daɗin zama da yi da kuma gayyata da ya kamani. Haka sha sa ni ke karɓan baƙo da muhimmanci.

Yadda na ke yi, dun kiyaye lafiya shine da farko idan na tashi da safe, in goge haƙora na, wanke fuska na, bayan na wanke fuska na, fita waje in yi ishara na yi shara kuma sai in dafa abincin da zanci da safe.

Abun da nake shirin da yi, ƙarshen makon nan shine ina tunanin za a biya ni albashi na. Nan da an biya ni albashi na, zan je in siya su kayan omo da kayan abinci na da nake buƙata a kicin.

Eh ina son ɗaukan hotuna musamman idan na fita waje ko bakin kogi, ina son ɗaukan hotuna sannan kuma ina ajiyesu a cikin waya na saboda record.

Yadda na ke sasanta wa rikici a wajen aiki shine ina kiran duk wanda yake cikin wancan rikicin mu musu magana na fahimta sai in sasanta su ince musu karsuyi rikici a wajen aiki.

Lokacin da rana da na fi so na fi son yamma ne da lile, sanda ke son yamma lokacin can rana ya faɗi sannan kuma ni ina kokarin shirin ta shi aiki zan je gidan huta.

Ina son ciyar da hutu na a gindin bishiya, in samu inuwa mai kyau, in samu daruwan sanyi na da abin da zan ci, in na samu duk yana nan kusa da ni, yana hutawa da shi haka na ke ciyar da hutu.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa. Dalili da yasa nake riƙe lema lokacin ruwa saboda ba na son ruwa ya dinga taɓa jikina sosai. Don ni ƙalar mutum da ruwa yadakeni sosai ina kamuwa da zazzabi.

Ina amfani da babban jaka ne, sannan kuma babban jakar da nake kai shekarar ta goma sha takwas tana nan ba ta da matsala.

Da nake amfani da suso yawa shine WhatsApp, da kuma mining nawa. Ina son mining sosai, ina mining na C pen, ina mining na, uh, Denet, ina mining na coins da dama.

Masu wurare masu hayaniya domin wurare masu hayaniya na kawo rikici, yana kawo fada, siyasa kwami, na kiyayewa daga wurin da nagara akwai hayaniya da kuma tashin hankali.

Abubuwa da dama suna sani dariya misali da na tuna abubuwa da nayi a baya waensun su na bani dariya mafi yakama a kananin yara.